Yanayin ɗakin da na fi so yana son ɗaki ƙarami wanda zai ɗauki duk wani kaya da nake da shi da haɗa da su electronics ɗina da gado da dai sauransu.